Eh gaskiya ina sa hula. Hula kai, hula kala kala nake sanya da yawa. Dan kuwa kalolin hular da nake sawa ba sai in ce sun kusa kai goma ko ma fiye da goma. Gaskiya akwai hula shege da kwakwa, akwai kuma cacakwali, akwai kuma mai malfa ta kaba shima cakwalin na kaba ne. Akwai kuma mai ciko irin taku ita ma ta kaba ce. Akwai kuma ainihin fosing cap irin taku ita ma ina sata. Yauwa amma tabbas hulunan da nake sawa sun kai goma ko ma su fi goma. Ita kuma mai malfai ita ma kala biyu ce ta kaba nake nufi. Akwai kuma taku irin ta D'jango. Yauwa ita ma duk mai malfa muke kiranta. Sannan akwai hula asalin tamu ta gargajiya kala kala. Akwai ƙube, akwai zanna gasunan dai iri iri akwai damanga. Huluna dai kai, iya namun ma wanda muke sa sun fi guda goma. Saboda haka ai akwai hula ina kuma sa hula kuma hula tana dacewa da ni sosai. Kwarai da gaske amsa dai lalle ne ina sa hula. Ina sanya hula kuma hula kala da yawa ma nake sanya. Saboda haka lallai dai ni ma abucin sanya hula ne. Ba hulan nan ta kasu kala daban daban hula ta kai kala ma goma kai ko a yanzun na lissafa muku ta kai kala nawa. Yauwa saboda haka ni mai sa hula ne ina sanya hula.

Ni tsani ba na shan ruwa mai sanyi sai dai in zafi. Idan ana zafi dole ka nemi ruwa mai sanyi kaɗan kurɓa. Amma ana sanyi yaushe zaka sha ruwa mai sanyi kuma? Ai sai dai ka nemi ruwa na shayi mai dumi ka sha. Mai zafi kayi ta gasa maƙogaronka. Saboda haka ni dai gaskiya ba na shan ruwa mai sanyi amma ina shan ruwa shayi. Ruwa mai sanyi akwai matsala amma in lokacin zafi ne, tunda zafi ya ishe ka sai ka iya shan ruwa mai sanyi. Amma dai a wannan yanayin da muke ciki ni gaskiya ban shan mai sanyi. Ina dai shan na shayi ina kuma shan ruwa wanda ba mai sanyi ba, ba cikin firji aka sashi ba ko mai bahinɗi ba in sha. Amma dai a halin da ake ciki yanzu, ya za a ya ka sha ruwan sanyi sai mai wadatacciyar lahiyar da baya tunanin kome sai ya sha ruwan sanyi. Amma in ba ƙuruciya kake ji da ita da yarinta ba ina zaka kai ruwan sanyi ana sanyi? Ai bai shawuwa gare ka, sai dai in so kake kuma ka tsinkano ciwo. Yanzu akwai yadda ake a tsinkono ciwo, yanzu haka ɗin nan duk kwanan nan ma mura ni ke ban sha ruwan sanyin ba. Saboda haka to ya za a yi kuma ka haɗa da ruwan sanyi. Ai sai ka ji ka kasa numfashi ko ka samu pneumonia ko ma shaƙu, su kama ka. Amma in ka guje ma irin waɗannan ai sai ka zauna lafiya. iNa ni ba na shan ruwan sanyi sai dai in ana zafi. Idan ana zafin rana sosai, to sannan kuma sai in sha ruwan sanyi. Ina mugun gumi sai in sha ruwan sanyi. Amma dai yanzu ba na shan ruwan sanyi ni.

To, haqiqa dole da akwai abin tsoro a wurin aiki. Domin duk aikin da ya kasance akwai wasu a gaban ka can sama da kai. Ba mutum ɗaya ba, ba biyu ba. To ai dole ka ji tsoro. Saboda ba ka san ya za ka ke zaune da kowanne ba. Watakila ka nema wancan daidai, shi kuma wancan ba ka yi masa daidai. Saboda haka dole kana jin tsoro a wajen aiki. Saboda shi yanda abun da kake so so kake kaga ka faranta ma kowa a aikinka ka yi daidai. To kuma akwai manyanka. Su manyan nan naka wani zai iya yi wa kai ba kama kwanta masa rai ba. Wani kuma ya gashi ai kai masa ka yi daidai. Saboda haka a wajen wannan ana iya samun matsala. Gashi wanda ba ka kwanta masa rai ba ya rika nema ko wane laifi ya ɗauko ya ɗora maka. Shi kuma wanda kai ma daidai kake yake son ka ya ga ka yi daidai. Ba lallai ne ba ma ko ka yi laifin ya tsane ka ba. Sai dai ya kira ka ya maka nasiha. Cewa ka ga ka yi laifi, ka yi aiki wurika za da wurika za ba ka yi daidai ba. Saboda haka ka je ka gyara. Shi kawai wancan da ba ya son ka dama direct shi so yake ya ga inda za ka yi kuskure. In ka yi kuskure ba nema ka gyara zai ba. Watakila kawai cin shi saboda yi ma fada da hayaniya zai yi. Saboda haka to iya fada da hayaniyan ma kawai ai za ta iya sa ka ji tsoro. To ni ba na son du irin wannan fada da hayaniya. Amma ina so idan na yi ba daidai ba a kira ni a gaya mani a ce ni gyara. To da dama dai wasu su kan iya gaya mani haka su kira ni su gaya mani. Ku kuma da dama wanda idan ya zo shi da hayaniyan ma zai fara ya hantare ka canye ma wannan kallo ya ma wane ne. To saboda haka shi dama kana ma jin tsoron ku haɗa hunɗan da za ka kai mai wani abu kai mai ba daidai ba. Saboda haka shine tsoro a wajen aiki. Dole ne duk mutumin da yake aiki a ƙarƙashin waɗansu to akwai abin da yake ji matsoro. Ko ya ce ba ya tsoro kuwa to da gangan yake. Ni dai kam akwai abin da nake ji matsoro. Gudun abokan zama na sama da ni kar su gaban masa daidai ba. Ni ma kuma na fi so na gana ƙasa da ni ya yi daidai. Ba na so na gaba ya yi daidai ba.

Abu mafi muhimmanci zai a abokantaka, amana da gaskiya da rikon ita amane kan ginkanta. Wannan ita ce tafi komai muhimmanci a abokantaka. Saboda haka dukkanin abokin da nake da shi idan ba abokin da zai, rike maka amana bane da gaskiya da danga a ciki, toh, wannan ba ka da aboki. Kanka ka samu aboki mai amana, mai kuma rikon amana, mai gaskiya, domin wannan shi ne za ku gudu tare ku tsira tare. Duk inda aka samu amana da gaskiya, to insha Allahu ina mai tabbatar maka za a zauna lafiya. Ba kuma wani kunji kunji, ba munafurci, ba wani gutsirgo ma. Duk ko'inda aka samu rashin gaskiya da cin amana to za a samu munafurci da zamba, da ƙeta, da mugunta, da wasu abubuwa sam ma marasa kyau. Toh saboda haka ni nake ganin a cikin abokantaka da muke da ita, ni abokanena muna da mutunta juna da karamta juna, muna da rikon amana da gaskiya. Don kuwa dukkaninmu babu wanda yake so ya ga ya ci dun duniya ɗan uwansa ko ya ci amanan sa ko ya masa mugunta. A hakikanin gaskiya ne wannan na sani bakin iya gwargwadan abin da Allah ya hore mana. Kowa daga cikinmu yana iya kamanta haka. Duk wanda kuka yi alkawari da shi zai ƙoƙarin duk juyi sai ya cika maka insha Allahu. Saboda haka duk kuma wanda ka ba shi amana zai ƙoƙarin ya ga ya riƙe maka. Ba zai yi yunƙurin ya ga ya ci amanarka ba. Eh kuma kowa yana zaune da ɗan uwansa zama na gaskiya na haqiqa. Babu yaudara, babu zamba, babu kallon banza, babu ƙeta. Babu wani cin zarafi da yake tasowa a tsakankaninmu da abokananmu. Haka alaƙar mu da abu duk wanda muke zaune da shi, alaƙa kyakkyawa muke da ita. Tsakaninmu babu wata damuwa da take bullo mana ko ta kunno mana kai. Ta rashin gane, abokantaka mai inganci. Saboda haka ni dai abokanena dangantakar mu muhimmiya ce. Tana da matuƙan muhimmanci. Kuma tsakanin ni da Allah akwai riƙon amana da gaskiya. Babu wanda yake so ya ga ya cutar da ɗan uwansa. Asali ma duk abin da aka ga ya taso na ƙaruwa, kowa ne ma ɗan uwansa yake. Wane taho, wane taho. Ku zo ga kazza, ga kazza. A zo a samu a yi, ko da kowa zai samu wanni abu. Saboda haka gaskiya mu abokantakar mu mai kyau ce. Mu muna jin daddin zamantakewan mu. Gaskiya, toh abokantakanmu ta yi. Tana da matuƙan muhimmanci sosai.

Ai ni in ba dole ba, bana ma son jin hayaniya. Na fi so na samu wurin da nake ji na tsit. Kama haka babu wata hayaniya mai yawa, babu komai. Kuma hayaniya kalma ce mai tsawo mai yawa. Tana da faɗi a cikinta kuma tana da matuƙar zurfi. Hayaniya, akwai hayaniya wadda kawai ta hayaniya ce kamar ta karatun yara ko ta wani maganganun yara ko manya ko wani abubuwa. To akwai kuma hayaniya wadda take ta fituna ce ta faɗa. Kowa yana mai da yawun bakinsa da ƙarfi. Ana kache na ce ba arziki a cikin al'amara. To wannan hayaniya san ba ta ma da amfani yauwa sosai. Dan akwai irin wannan tafi dubu irin wannan hayaniya kala-kala ta gata nammatun ba zai iya ƙirgo ta ba. Matsaloli ne kala-kala ga sunan. Tsakanin wancan da wancan kaji ana yi. Ka zo ka raba ita hayaniya irin ta faɗa kenan wancan da wancan gaya nan to, duk dai irin wannan hayaniyan ma ba a santa haka. Ko hayaniya ta cikin gida ta yara ko ta wajen ma ba faye santa ake ba. An fi so dai a zauna lafiya. Ai shiru babu wani damuwa da ka kai ku ta hira ku lafiya lau cikin kwanciyar hankali. Amma hayaniya idan tai yawa ai matsala ce. Kai ni dai gaskiya bana son zama wurin hayaniya. Na fi jin daɗi na zauna wurin da ke da sauƙin hayaniya. Babu wata ƙwaramniya da za ta dame ni. Ba zan dami kowa ba, ba za a dame ni ba. Asali ma komai za ka yi kafin shi cikin natsuwa. Amma in a ka ce maka wancan yana yin wannan, wannan yana yin wannan. Hayya, hayya, hayya, hayya, hayya, hayya. To yaushe za ka yi wani abu? Ai ba zai yiwu ka yi abu da daɗin rai. Amma aka ce ma an yi shiru babu wata hayaniya ko da za a yi maganai to za a yi ta ba mai ƙarfi ba. Saboda haka ita kuma hayaniya duk inda ake yin ta in dai ba irin ta yara ba ce ba, in ta fituna ce dama za ka ji hayaniyar da ƙarfi ake ƙwarma ta da zage-zage da mine ne abubuwa ba arziki a cikinsu. Kai ni ko hayaniya na fi son mai sauƙi. Ba amma wadda za ka ji ba ta rigima ba ce ba, ba ta wani abu ba ce ba. Hayaniyan mai sauƙi ta, ta wasa da dariya. Amma hayaniya in ta zama ta faɗa ina amfaninta. Kai, duk da haka ma dai ni dai a ra'ayina bana son ma dai hayaniyan musamman ina wasu abubuwa. In ina wasu abubuwa sam kamar irin wannan abun da nake yi, sam ma bana so na ji mai hayaniya ya zo kusa da ni. Na fi so ya tafi can nesa da ni. Yauwa. Saboda haka na lissafa maku hayaniya kala-kala ce. Akwai inda za ka je ka tarar yara kamar makaranta inda yara ke karatu ko wani wasanni idan ka je za ka ji hayaniya. Amma ita kuma akwai bangaren karatu, akwai bangaren wasanninsu. To saboda haka dukka waɗannan suna da muhimmanci tun da wajen ilimi aka.

To ai shi kallon madubi kamawa yake. Wani ma ba sai yai wata bai kalli madubin ba ina ruwansa da shi yana hujjar dinsa. Ai wani lokaci natsuwa da komai ke sanyawa ma har ka duba maduba. Amma ka tahi kana ta harkokin gaban ka je ka nan faɗa can ya za'a ma ka damu da wani duba madubi. Amma in kai wanka ka dawo ka zauna, ka shafa mai, ka shafa turare kai kwalliyar ka mai kyau. Ai madubi abin dubawa ne amma ka je kai aiki kai musu su da ƙura ko ka je ka yi tafiya ka yama tsaye ka sha wuya ka yi yi yi ina kai ina duba madubi ba ka samu natsuwa ba ga yunwa, ga ƙura, ga wahala. Ai wannan lokacin madubi ma bai duba. Amma aka ce maka an samu kuɗi an riƙe an sa aljihu ana jin nauyinsa an samu natsuwa an wanka an fesa turare. To ai ko bacci aka tashi ma tunda da natsuwa za'a iya duba madubi. Amma wa zancen nan da ni ke ma akwai wanda ko kaɗan ba zai iya duba madubin ba saboda sanda zai tashi ma ba ta ya duba madubi yake ba da safe haka sanda zai dawo dare ya yi shi da madubi sai dai ko in ya je giftawa jikin wata mota ya ɗan leƙa haka. Amma dai ya tsaya a gida ya kalli madubi ya ga irin kwalliyar da ai ina ai da asuba ya fice. Ana cewa as-salatu ya sa kai kuma ba zai dawo ba bayan sallar magariba ko sallar isha'i. Amma har da yake dawowa da wuri yai wanka ya yi kwalliya ya fesa turare ai dole ma ka duba madubi. Ai duban ma sai ka leƙa ka ƙara leƙa ka ga waishin kai ne ga kuma kuɗi a ƙu. Kana jin canji a aljihunka. Kai ka ga ka samu natsuwa mai kyau shi kau madubi ko ƙarya zai gaya ma yaita gaya ma. Sabida akwai madubin da ke nuna karya baka koshi ba yace kai kosasshe ne. Ya ka ganka tuntuneme a ciki. Nan kau ba ka kai haka ba. To ai ni gaskiya ina duba madubi. Duk lokacin da na samu natsuwa zan iya duba madubi sosai. Amma dai ina zancen waɗansu kam ba su da lokacin da za su ga madubi sai dai madubi ya gansu amma su ba za su ga madubi ba. Amma ai ni ina duba madubi sosai. Ko giftaws na je yi wajen mota na lokaci sai in ɗan leƙa in gaya fuskata ta yi tamoji ko tsufa ya kama sosai. Wannan shine dai gaskiya ina duba madubi.

To ka san yanayin zamani. Zamani dai ya tafi da kyandir din nan. Yanzu bamu da kyandir a nan wajen sai ka sha wuya ba ka samai ba. Amma ai da ba mu da abin kunnawa ma kaman kyandir. Musamman ma lokacin da muna ƙauye karkara. Ai ba abin kunna kafin mu samu wutar lantarki sai kyandir. To sai dai ina yanzu ita kanta wutar lantarki ta zama ta rubage. Ba a samun ta sosai. Ko kuwa dai wajen masu hannu da shuni suna samun ta sosai. Amma dai gaskiya in ba wajen kamfanoni bada suke aikace aikace. Ba za ka ga wutar NEPA ta wuni cas ta kwana ba. Ai mu daga ƙarfe ɗaya zuwa wani lokaci ma zuwa ƙarfe biyar sai kaga an ɗauke wuta. Saboda haka gaskiya in duba da yanayi kyandir sai dai na wutar NEPA sai kuma irin wannan ƙananan ƙwaiƙwayen masu haske fari. Amma dai duba kunna kyandir yanzu. Kyandir wancan da ake yin shi da zare a cikinsa na auduga a kunna mazaran wuta ya riƙa narkewa yana tsiyayewa. Ai wannan kyandir ɗin yayi man nisa ne. Ina gani ma fi shekara biyu ko uku ban ganshi ba. Saboda haka ni dai gaskiya ina kunna fitila a gidana. Amma gaskiya yanzu irin ƴar solar nan dai ta zamani ita ce a gidana nake kunnawa kyandir saidai irin wannan mai farin haske. Amma in ka cire shi kyandir wancan wanda ake sa a shana a ƙyarta a kunna mai wuta ya riƙa ci kamar a ci balbal. A'a bana kunna shi ba zan ƙarya ba. Bana kunna shi. Sabo. Ai komai lokaci Garai. Anko shi lokacin wannan kyandir ɗin ya wuce. Lokacinsa ya wuce tini. Inda ba mu anan dai gaskiya lokacinsa ya nisa tun da ba ma ko ina za ka je ka ganshi ba. Ko a masu shaguna ko a masu sana'a a kan hanya wai dare yayi kaga sun kunna kyandir. A'a. Sai dai fitila irin wadda ake mata ɗan caji ɗinnan da ɗan batir ɗinta. Amma kuma kyandir akwai shi a ƙofar gidajen mutane sosai. Ko yanzu ina akwai hasken shi a cikin gidana. Muna solar da ƙwai irin farin ƙwannan. A wannan garanti ne akwai. Amma gaskiya kyandir da ake yi na da. To yanzu dai ni babu shi bana kunna shi a gidana. Sai dai na wutar lantarki. Dai mu na wutar NEPA ina kunna kyandir na NEPA wannan.

Shi raba abinci ai dama ne. Saboda haka dukkan wanda Allah ya sitirta yana da buƙatar ya ga ya ciyar. Domin mu a wajenmu ciyarwa abu ne mai falala. Sausai ciyarwa, ciyar da abinci ma ko ka ba da ruwa ko lemu ko dai makamancin haka wanda ɗan Adam zai ci. Kai ko da bamu a tsarinmu idan ka ciyar da ita wallahi yi da lahada. Allah kaɗai ya san iya abun da za ka samu na lahada. Shi kaɗai ya san tagomashin da yayi maka na lahada. Saboda haka ai mu dole ma mu ciyar da abinci. Iya wanda muke da shi mu ke iya baki iya ƙarfinmu. Mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne ko uku ne ko huɗu ne ko sun kai ɗari in da dama sai mu iya ciyar da su. Saboda haka mu ciyarwa wurinmu ba ƙaramin abu bane. Yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar muhimmanci. Gaskiya dukkan mutumin zai fi akan tsari irin namu toh yana ciyarwa yana kuma ba da abin sha. Domin ya zama dole ya ciyar ya ba da abin da za a sha. Domin mu a tsarin addinin musulunci, duk wanda ka ajiye shi a gidanka ko ɗanka ko matarka ko sun kai su nawa ne sai ka ciyar da su. Ka ba su abin da za su ci, ka ba su abin da za su sha. Da tufafin in da za su sa, da sabulun wanka, da man shafawa, da turare. Duk wannan sai ka yi su, gaba ɗaya. Ka yi su ranka taka kuma ciyar da abun da kai Allah sai ya ba ka lada. Haka kuma a gidan naka ba ka san iya wanda zai zo ba ya ci abinci gidan ka ko ya yi amfani da ruwa ko ya yi amfani da mai shafa ya ɗallaƙata ya shafa a jikinsa ba ka san iya wanda zai yi ma. Ai mu komai namu kusan kamar na rabawa ne. Daidai da man girki dinnan idan ka tashi za ka ji ma wani maƙwabcin idan ba ya da shi ya turo da Allah a don san masa manja ko man kuli. Saboda haka abincin ma ko da ba ka aika ba za ka ga wani ma ya turo da ɗansa ko ɗiyar sa ya ce dan Allah a don zuba masa abincin nan domin yana da buƙata. Toh mu dai gaskiya ciyarwa tana da matuƙar muhimmanci kuma muna ciyarwa domin mu rabauta mu samu lahada. Wannan shi ne ƙaramin taƙadirin bayani a kan raba abinci. Raba abincinmu mu ga mutane. Saboda haka mu raba abinci yana da kyau kuma muna raba abinci duk kowa da fasali. Indai Allah ya sitarta shi yana rabawa da abin da Allah ya sa.

Toh shi shiri-shiri na ayyuka kala-kala ne. Ya kasu kashi da dama. Yana yin didda kallo zaka iya zuwa idan kazo ofishin ku dole ka shirya aiki. Saboda haka wani a rubuce yake. In kazo dauka zakai ka duba, ka ga ina za a je ko ina za a wani kuma kiran ka za a iya a gaya maka. Ka nema abokan tafiyar ka, domin ku je ku tafi. Idan ku ka je, ka tsattsara masu yadda abun yake, ɗaya bayan ɗaya. Wani kuma dama an riga an faɗa maka a jaguntan da kai ne babba ko kuma kai ne may be wanda za ka je ka jagoranci abun. Na sani. Dole idan kaje ka shirya yadda ba za a zo a ce ka yi ba dai-dai ba. Kai dai abun dake buƙata ce anyi dai-dai, anyi mai kyau, ya inganta. Saboda haka idan kuma a ofis ne wanda zaka bawa a rubuce, ka bashi a rubuce ga abun da ake buƙata. Wanda za a faɗa ma da baki, a faɗa masa da abun da.

Toh shi ka san biredi kamfani kamfani ne amma ni a yanzu dai every Body Life ni ke so gaskiya. Kowa rayuwa ɗinnan shine, shi ne, shi nafi so kamfanin wannan biredin domin yana da kyau kuma ba wani daɗewa yayi ba sosai amma dai gaskiya sun iya aiki suna yin biredin su mai kyau. Akwai kuma gidan biredi na el sadiq shima yana da kyau, yana da kyau sosai kuma musamman. Akwai kuma kowa na so shima yana da kyau sosai. Wannan gidajen biredi ne ingantattu da aka inganta su an tsaya, an natsu an kula a wajen aikace aikacensu. An kula am sosai gas a wurin aiki. Kawai haka ina matuƙas son wannan biredin domin yana da kyau. Bayan shi kai biredi dai kamfani kamfani ne har da akwai wani tsohon biredi can da da na sani Nasidi Bread shima yana da kyau za ka ga an yi shi kamar jerin yatsun hannu. Faskeke na sha da shayi kuma a ci hakanan. Gayansa ma in ka ci gwanin ban sha'awa. Toh balantana kuma ka samu shayi da biredi da madara in ka haɗa shi wannan ai dakin ne shima sosai. Balantana ya samu kwai soyayye. Ai ina, abun sai wannan dai ya gani. Saboda haka dai biredin da nafi so ni shine wannan every Body Life din. Ni shi nafi so a yanzu dai. Sabo.

Kwarai da gaskiya akwai manufa ta wata-wata mana ba dole mutum ya zama yana manufa ba a wannan zamanin da wannan rayuwai. Ai, dole ko bakai komai baka yi makanka wani abun da zaka ƙaru da shi. Du wata ko daga safe daga farkon wata zuwa ƙarshen wata ne ka rinƙa yi makanka wani adani. Wanda idan ƙarshen watan ya zo ka samu wani abu na tagomashi daga abun da kake adana. Amma a yi mutum ba manufa? Ai, duk ɗan'adam ɗin da ka gani yana da manufa kuma yana da burin ya cimma. Wata yarjejeniya tasa daga shin. A kwana bakwai ne, a shekara ne, a wata shida ne, a wata uku ne, a wata tara ne, a wata biyu ne, a wata ɗaya ne. Dole he ka samu ɗan'adam kowanne yana da burin akwai wani muhimmin abu na manufa da yake so daga ya cimma. To ni manufofina ma ai suna da yawa sosai. Wanda nake so nagana cin masu sosai kuwa wallahi. Dan ba za su ƙiduddugu ba. Ma tabbas ina da manufofi na wata-wata. Ko dan wajen adana wasu abubuwa ne ma ba sai ka je wajen aikace aikacenka ba. Zaka iya ka riƙa cire wani abu a duk lokacin da ka yi aiki ka tashi aka sallameka da manufar cin ma cewa zaka yi wani abu a ƙarshen wata. Yauwa a sha biyar ga wata ne aka biya ka, to zaka dai ɗan rage wani abu ba za ka ce bari ka ƙurmushe gaba ɗaya ba. Domin akwai manufanka ka taka za, taka za wanda kake so kaga burin ka ya cimma. To ai, idan ka zauna ba ka da lissafi da manufa, ka samu matsala kai a matsayin ka na ɗan'adam. A ni gaskiya ina da manufofin da nake so in riƙa cin mawa duk wata. A wajen aikace aikacena ne, a cikin gidana ne, a abokanaina ne. Akwai wanda zan ga ya kamata ina da burin manufa ta in taimaka masa. Shin dame zan taimaka masa? Ba ni da komai to he in bi a hankali in ajiye abun da zan taimaka masa. Saboda haka ai manufofi kala kala ne tabbas. Ina da manufa sosai ta wata-wata. Musamman a abun da nake samu. Ko yau na fito da na fito ɗin nan yanzu na fito idan na zo na fara. Na baro ƙofar gidana na taho zan je in ci gaba da harkokina, da abokanaina, da aikace aikacen mu. To duk abun da na samu zan yaki ta ko nera ɗari ce ko ɗari biyu ne. Domin na ba da ko na ajiye.

Gaskiya, ni ba na son wajen hayaniya. Ai, ni waje ma na san ana hayaniya ba zan biyo na zo ba, don me kawai na zai nasa kaina cikin wani yanayi wajen da ma ake yin ta ni ba zan biyo ba. Ya za aika biyo wajen tashin hayaniya? Ai tashin hankali ce. Gaskiya hayaniya ni ban dauke ta wani abun arziki ba, wata hayaniya. Indai ba hayaniya buki ko ta ɗaurin aure ko ta suna ba, a zo ana ta wannan taron ana nan hayaniya to ai hayaniya ba ko wacce take ta arziki ba. Saboda haka ni bani buƙatar wajen da ake hayaniya. Ina ruwa na da ita, ne hayaniya mai sauƙi. Kawai hede in makaranta na gitta, in ji yara na sukan karatu wani ɓangaren kuma suna wasannin su. Amma gaskiya hayaniya ni bata da wani amfani a wurina. Ban son zama wurin da take, na fi son in zauna wurin da zan ji shiru babu wata hayaniya, ba wani damuwa, ba komai. To amma shi in ka fito waje ai dole ka haɗu da hayaniya da sauran wasu abubuwa na mutane ƙwarai da gaske. To amma ita wannan tunda bata rikici ba ce bata faɗa ba ce to ai don mai sauƙi ce amma ai matsala hayaniya ta faɗa da rikice-rikice. A dinga wannan na kai ma wancan duka, wannan na kai ma wancan ƙafa, wannan na kai ma wannan sara to ka ga wannan hayaniya ai ba ta yi ba. Muguwa hayaniya ce to ita kuma hayaniya ji inda take mu a Hausa abin da take nuna tamkar kamar ana faɗa. Amma in ka cire wannan, to shige nan kuma ni ban san wata hayaniya da zan ce ma ba na so dai. Lallai tabar ba na son hayaniya ba. Don me hayaniya ita fitina ce, ita kuma fitina a duk inda take gudun ta ake yi. Tsere mata ake yi, ka ta kau sai in ta zama dole ka taka riskinka. Amma indai da yadda zaka, ba zaka bari hayaniyan nan ka shiga cikinta ba. Ba zaka bari ka shiga cikin hayaniya ba a kan mi. Haka kawai kazo ka jefa kan ka cikin matsala. Ai hayaniya matsala ce kuma ba wanda yake son ta. Ni dai ba na son matsala, ba na son hayaniya. Ba na son wurare masu hayaniya, ne wuraren da babu hayaniya ne ke son.

Ai dole ka rubuta. Wane, wane, wane, wane. Idan ka rubuta, idan ka rubuta shine hanyar da za ta fishe ka cakwakiya. In ko ba ka rubuta ba, ba za ka iya shiga cakwakiya. Saboda haka dole ne idan aka ba ka kasan kuɗi na mutane musamman ma da yawa. Dole ne ka ɗauko abin rubuta ka rubuta. Na ba wa ne ka shigar. Na ba wa ne ka shigar. Ka jera layi. In nan ya cika, ka juya can wurin saboda gudun ruɗani. In aka zo adadin kuɗin da ka bayar, adadin mutanen da ka ba wa gasu. Saboda haka kowa ya zo ya kasance abin da aka ce ka yi, ka yi. Amma idan ka yi hakan nan ba tare da kana rubutawa ba, to ka ba wani ma sai ya dawo ai saboda ha'inci ya ce ba ka ba shi ba kuma dole ka sake ɗauka ka ba shi. Kaga ya karɓi na mutum biyu kenan. To idan ka samu irin wannan sau uku sai ka ga ai ciko ya biyo gyartai. Kuma ga gyartan ya zama baya da kuɗi. Gyartai ya zama baya da kuɗi, ya za ka yi? Saboda haka ai ya zama wajibi indai kana so ka ci gaba, ka samu natsuwa ka riƙa rubuta abu. Dan tabbas rubutu shine mafita. Idan ka ƙi bin hanyar rubutawa, to ka bi hanyar ciko. Ka cika kuɗi ka biya mutane kuɗinsu. Saboda haka gaskiya dai duwun da aka ba kasafin kuɗi ko alƙali in an kai mai shari'a raban gado ko wani abu gaskiya rubutawa yake. To kai ma hanya mai ƙullewa kawai an ce kasafta kuɗin nan kawai ka ɗauko biro da takarda ka fara kasafta wa ka raba shi. Sai ka gani ya kasabtu sannan ka kira wane nada kaza wane nada.

Eh ina musaffa amma in ba a wuce sani na ba. Tunda ita musaffa ana yin ta ga wanda yake da karatu, yake da wadatacciyar tilawa. Saboda haka idan baka da tilawa wadatacciya to ya zakai kayi musafaha. Ai mai yin musaffa sai wanda yake gangaran aramma ne gangaran wanda yake da wadatacciyar tilawa shine zai ce zai iya yin musaffa. Musaffa sai dai ka yi iya bakin gwargwadon iya taka da iya iyawarka. Amma mai yin musaffa sosai sai arammomi. Arammomi sun suke yin musaffa. Su suke yin musaffa arammomi manyan arammomi. Amma kai dan ku ci ku ba mu, yaushe za ka je ka shiga wajen? Eh to bakin iya sanin mutum zai yi. Amma ai bai yiwuwa ka je ka shiga inda ba aka fi ka sani ko inda baka sani ba. Saboda haka dai ne bakin iya iyawata ina iya yi. In aka wuce sani na sai na kauce. E shi ne wannan ƙarshe dai amma tabbat ina yi. Amma da an wuce sani na sai na kauce na ba da wuri na ba iyaye wuri manya ba. Ka san komai yardar Allah ne. Idan ya yarde maka he kaga komai ba wahala. Saboda haka yadda ka ji ina firan nan haka wani yake rere tilawa ba gargaɗa ba tsayawa sosai. Zaka rinka jinshi yana ta yi. Saboda haka dai musaffa sai gangaren arammomi sai waɗanda suka amsa sunansu akan karatu. Saboda haka sai dai ka.

Ai lallai ina da sa hannu a saƙonni idan zan tura. Duk saƙon da zan tura ai kasan bama zai fita ba wani abu ma sai ka sa abubuwan kalango ginka na sayar wa ko wani abu dai da kake yi. Saboda haka, gaskiya ai saƙonni ma ai suna da daɗi sosai. Musamman wasu saƙonnin kai da gaji an yoma su haika ji kawai kamar mu da yake Makka ce alfaharin mu sai muji kamar an biya mana Saudiyya. Kana ganin wani saƙon za ka ji eh yane, musamman ma ɓangaren ace ma an biya maka aikin hajji kawai kana dubawa a cikin wasiƙar da aka rubuto maka kana ji alhaji wane ne na biya ma malam wane kaza kaza kaza, ga tagoma shin wani kuɗi mai rai malam a sakoma shi. Ai malam saƙonni akwai daɗi, akwai daɗi saƙonni kai signing. Saboda haka dai gaskiya ana yi. To shi kenan za'a samu in sha Allahu. Ai malam saƙonni ai dole ma ka sa hannu a saƙonni. Ka sa hannu a saƙonni sosai. Dole ne ma shi ka sa hannu a saƙon. Ba matsala. Na ga alamar mage nan.

Eh ina tafiya da sauri mana sosai har gudu ma sai in iya yi. To amma dai ni menene a gare ni na tafi a hankali shi yafi sauki. Saboda sannu bata hana zuwa, gaugaya kuma mu mukance aikin shaiɗan ne. To gaskiya nakan iya yin tafiya da sauri har da gudu ma. Domin Allah ya yassare mani lafiya da komai. Saboda haka ina kuma iya yin tafiya da sauri. Ina iya yin tafiya a hankali. Kai, Alhamdulillahi ni naji daɗi a ko wane hali yanzu da na samu kaina. Saboda ba abun da Allah ya rage ni da shi. Ya bani baiwa, ta zan iya yin gudu, zan iya tafiya, zan iya sauri. Kai, abubuwa ya kai wajen kala biyar ko shidaya da nike gani na tafiya kala kala da zan iya yin ta. Zan iya gode wa in yi gudu sosai. Zan iya yin tafiya a hankali. Saboda haka dai ni ina yin tafiya da sauri sosai. Ina iya gudu ina iya tafiya kuma a hankali. Saboda haka dai gaskiya ni Alhamdulillahi ni tashata ta rufa. Don haka ina iya yin tafiya da sauri ina iya tafiya kuma a hankali. Kamar yadda kuke so in baku amsa ina iya tafiya da sauri kwarai.

Ina tafiya kasuwanci mana. Shi kasuwanci ko ina kake, ko leburanci kake indai zaka bar gida kaje kayi sana'a kasamu abinci, ai kayi kasuwanci. Kaje ka zauna, ai zama wuri ɗaya ka zauna baka komai shine ƙarya. Amma ina tafiya kasuwanci. Ko a yanzu nasamu wasu manyan kuɗi zan tafi kasuwa. Inje in sayi kayayyaki wanda zanzo in kasa in siyar. Ko in ɗauka in riƙa zagayawa. Ai kasuwanci shine fess. Indai Allah yasa akace maka ka iya kasuwanci ai ka lga more rayuwa, ka gama. Abunda ke wahalar damu dai rashin wadataccen jari a kasuwa. Inaso nasamu wadataccen jari da zanyi kasuwa amma ai kasuwa itace komai. Ai yanzu dinnan ma da zaku ban kuɗi ni, wallahi zan tafi kasuwa. A yanzu bahai anjima ba. Yaushe zanje ina ɗiga da shebur. Ina wani aiki. Ai kawai kasuwa itace fes in baka aikin gwamnati baka toka tafi kasuwa. Yauwa. Amma ace kana zaune hakanan? Aini kasuwa itace fes. Yanzunnan aka samu dama, sai kasuwa. A zauna a huta ayi kudi ai sai kasuwa. To nikam tabbas ina iya zuwa kasuwa. Ko a yanzu, inda kuɗi na rungumesu ko nawane zan iya zuwa in ɓatar dasu a kasuwa. Kuma nasan yadda zanyi insamu riba. In samu riba. Domin duk abinda na sawo ban saidashi ma tun a inda na siyai zan rubuta yanayin kudin dana siyeshi in nazo nasan farashin dazan saida. Ina zuwa zan kirga inga kwaya nawa-nawane aciki. Saboda haka kaza nasayo shi, sai in raba, in masa kuɗi, insa kuma ribata aciki. Saboda haka tabbas ni ƙadai inason kasuwa. Ko yanzu nasamu dama zanje kasuwa kuma ina zuwa kasuwanci.

Ai tabbas ina jurewa barkono. Barkono ba, ai shi barkono, ai shi barkono, ai shi barkono ana jure masa sosai. Shi barkono ba, ai barkono ne ina jure masa. Don har a ido ma ina iya sa barkono in aka matsa min da na sanya illa iyakaci idan yayi ruwa in buɗe shi, da na buɗe idan iska ya buɗe shi, ni ina shiga yan barkono kasuwar barkono sosai. In kaje atishawa ma sai kayi ɗari kafin ka fita. Ɗari zakayi atishawa kuma zaka ga na shiga na fita. Saboda haka ai ni tun da nake shiga nan wurin ina fita na san ina jurewa barkono. Idan ban jurewa barkono ai ban isa in shiga yan barkono ba. Sai kayi atishawa ɗari in ka shiga yan barkono. Ai ina jurema barkono mai yaji, matuƙar jurewa. Dan ni ina iya ma taɓa barkono in shafa idona in zauna garau gaskiya ne wannan. Ai malam barkono kuma musamman a sanya shi ma ga abinci shi ma. Nan ci nake yadda raina ke so. Saboda Allah ya yalwata mani lafiya ba ni da wata larura da zata hana ni cin barkono. Ai wasu su suke da olsa. Kuma ni da nayi sana'ar barkono. Ai inje in kai buhu biyar shida in baje shi a kasuwa in ta aunawa ina sayarwa. Shi yasa ma han nake tutiye ko a ido ina iya sa barkono. Saboda wallahi yadda ka san zan yi wanka da shi in ka zauna in kana aikin barkonon nan kai musamman da zafi ko ina ji zakayi jikinka na zafi ko ina haka zaka jure ka haƙura hakkan wannan wunin ka tashi sai kaje kayi wanka in kai wanka ma ka shafa mai sai ka samu man gyaɗa ka shafa sannan ka fara samun jin sauƙin zafin barkono. Saboda haka shi yasa ma han na bada amsa da cewa ni ina jurewa barkono. Saboda na riga na saba da barkono nayi sana'ar sa ina jure masa ƙwarai haka kuma in ci ne ma ina cin barkono. Wannan shine amsa ina cin barkono ina jurema yajinsa ina jurewa zafin kuma barkono kuma wanda iska ya taso da shi ya sanya maka a jiki har a ido in ya shiga ma bamu hiye damuwa ba. Eh wannan shine cikakken amsa a gare ni amma kuma ba kowa bane yake irina sai kuma irin waɗanda suke zaune a wuraren da ake harkokin barkono. Idan mutum na sana'ar barkono ko yana wajen da ake sana'ar barkono yana shiga shi ma dole ne zai saba da barkono.

Wane irin ayis kirim ka fi so? Ka fi so? To gaskiya ne ayis kirim din ma gaba ɗaya kusan kowanne ma ina iya amfani da shi, ina son shi ba wanda ba na so ni. Sai dai kawai ta dalilin kun tambaye ni in iya ɗauka guda ɗaya in tantance in ba ku. Saboda ayis kirim dinnan akwai ja, akwai ruwan ɗoruwa, akwai kore, akwai ruwan madara, akwai ruwan kwai, akwai ruwan foda, akwai shuɗi, akwai na kalolin shirye gashire sun yawa, kalolin shiga su sun yi yawa sosai. Saboda haka idan da aka ce irin na wane ice kake so, akwai na mangwaro, akwai na ayaba, akwai na abarba, akwai mai nau'in lemo, akwai mai nau'in goba, akwai mai nau'in aful, akwai mai nau'in fia. To saboda haka ne a waɗannan gaba ɗayan su duk wanda na samu ina maraba da shi, ina iya amfani da shi, ina son shi. Amma idan so samu ne, ni na fi son wanda yake ƙanshin lemo, mai lemo. Saboda haka shi na fi so na sha, na ƙoshi. Idan babu, to kuma sai in je ɓangaren aful ko in je ɓangaren fasidabur in zaɓi ɗaya ko in zaɓi mai ƙanshin inibi. Ga shi nan dai abubuwan, ni ba zan iya lissafa kalaluwan abubuwan da nike so a ɓangaren wannan ayis kirim ba. Tabbas ina son ayis kirim kuma ni mashayan ayis kirim ne. Musamman ma a ce da rani ana ƙwallon rana dinnan ana zafi. Ai sanyi har wani ratsa kai yake yana ƙara sa ka nishaɗi da jin daɗi. Sai dai kuma kash a halin da muke ciki yanzu, da yanayin da muke ciki yanzu ba zan iya sha ba saboda mu a nan yanzu sanyi ake yi. Yanzu haka ma ina yin murama a halin da ake ciki yanzu saboda haka ko da a kawo mani shi kai ina faso sai dai in bar shi yana rike tukunya rage sanyi in sha. Don ba zai shawu ba yadda nike so ɗari bisa ɗari ba. Kai dai in sha ashirin da biyar cikin ɗari, don ba zai shawu ba irin yadda nike sa-- nike sha da, da rani. Amma ko yanzu rana ta buɗe, to ai ni mashayi ne a ɓangaren wannan. Tabbas ni mashayi ne na ayis kirim a ɓangaren ayis kirim. Ina kuma son mai ƙanshin lemo ɗinnan, mai ƙanshin mango, fasidabil, inibi, duk wannan abarba, ayaba, duk wanda na samu zan sha in koshi a wannan. Duk ina son su ne. Amma tun da so kuke in ware, na fi son mai ƙarfin-- mai ƙanshin abarba.

To, ni kam ne nake sanya safa. Ko dayaushe ma na ga dama zan iya sanya safa amma dai yanzu haka dai yawon da nake ma ba safa a ƙafata. A yanzu dinnan da nake yawo ba safa a ƙafata amma ina sanya safa ba kuma kullum ba. Duk sanda na sa sau ciki ina iya na sanya safa amma in ba sau ciki ne ba kowa ne ba ban faye sa safa ba amma ina ganin mutane suna sa. Ni dai in shafa ma ƙafata mai ta ɗan yin laushi kuma gaskiya in ka sanya safa yana da matuƙar kare lafiyar ƙafa ka, ka ga ƙafarka ba ƙura, ba komai. Saboda haka dai ni dai ina sanya safa sosai amma dai yanzu haka dai da ka tambaye ni in faɗi gaskiya ta ba gani na kake ba amma Allah yana gani na. Amma ƙafata a halin da nake ciki yanzu haka ba shafa, ba safa. Saboda na san ina zan je amma yanzu haka na kusa da ni ma safa ce a ƙafarsa kuma da silifa ma yake yawo. Amma ni ban iya yawo da silifa in sa safa. Ni dai na sa sau ciki na sa safa. Saboda haka kuma ni ba zan zo in yi abun da ba shikena ba amma tabbas ina san ya safa. Dan yanzu haka kalla safa ta takai shida ko bakwai amma yanzu dai a hallin da ake ciki a kafa ta ma babu safa. Ballantan na ciba amma ina sanya safa amma sai na sa takalmi sau ciki. Ina sa takalmi sau ciki na sa safa zan sa safa in ta yawo na. Amma dai a halin da ake ciki yanzu babu safa a ƙafata shine amsa. Saboda haka ba zai yiwu in kasance in ce kullum ina sa safa ba amma dai ina sa safa. Ina sa safa tabbas. Wannan shine cikakiyar amsa gamsashiya ina sanya safa amma ba zan jure in ce kullun ina sa safa ba. Na cika cikakken maƙaryaci idan na ce kullum ina sa safa. Eh amma in dai na sa sau ciki to ko tambaya ma kar kayi akwai safa a ƙafata. Akwai safa za ka gan ta a ƙafata.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyakinka? Lalle ina ƙidaya kayayyaki na duk lokacin da na kai ciniki. Ma ai dole ka ƙididdige kayanka. To kamar mu da muke zuwa wurin aiki, kwanukan da muke aiki da su, ai dole sai ka san da cebur da kwanon awo na koni kwankwom guda nawa ka fito da shi. Saboda haka, a'a na ɗauko kwano goma sha biyar a kamfanin na ba wa na, na ba wa na sha biyar a waje kaza, ya suntayi aiki wuri kaza. Na ba wa na shida, na ba wa na biyar da yaro biyar sun tafi aiki. To wannan ya zama wajibinka ne. Dole ne ka rubuta ma ka ajiye, ka ƙididdige ka rubuta ka ajiye. Ka ƙayyade shi, kayayyakin ka rubuta kuma ka ajiye. Saboda haka, duk wanda yamma ta yi ya dawo daga wurin aiki suka zo suka sauke inji da sauran kayan kankare za ka ga cewa cebur nawa ka bashi, kwano nawa ka bashi. Saboda haka, kome sai ka ga guda nawa na ka bashi. Rambur guda nawa ka bashi, safa hannu guda nawa ka bashi. Saboda haka, a la tilas dole ala kulli halin sai ka duba takarda ka gama nawa ne ka bayar. Saboda haka, sai ka ba sama da ƙungiya goma kaya ko biyar ko shida su tafi. Idan ba ka ƙididdigewa ai wasu ma ba za su dawo da kayan ba, cin yewa za su yi su ɓatar da su. To amma in ka rubuta wa ne, shi ne shugaban ƙungiyar ta tafiya kaza. Na ba shi kwano goma, cebur goma da inji. Saboda haka, dole ne idan ya dawo daga wurin zuba aikinsa zai kawo maka wannan kwano goma da cebur goma da inji. Saboda haka, da takalmi da safa. Dole duk sai ka ya kawo maka ka ƙirga ka gani. Sannan a ɗauki sallama su a ba su. Tunda abu ne na aiki wanda za a zo a ba da tamkar kwangila dai za a ba da tsada. Za a yi da kai da mai gida sannan ya zo ya ba ka, ce ku je waje kaza ku yi kaza, ku yi kaza. To wannan shi ne.

Wayarka tana daidaita haske da kanta, eh ƙwarai da gaske amma shi daidaita haske da kai kunna wa ake. In ka kunna ta, ka sa ta riƙa daidaita maka haske. To idan ka kunna hasken yayi yawa ma da kanta he ta dawo baya ta rage maka. Lokacin da kake so kuma yayi yawa sai ka sa hannunka ka ja ka kai shi yadda zai yawa. Amma kana gama buƙatunka za kaga ta fice ta rage maka haske. So ta wannan sigar dai zan iya cewa wayata tana iya daidaita haske da kanta amma in an kunna abun da yake daidaita hasken. Idan ba a kunna ba bata yi. A halin da ake ciki ma yanzu tana daidaita haske da kanta. Ina so sai in ƙaro shi haske ƙau kama idan zan yi hoton fuska ko wani abu. Ina so kuma inda ta tsaya ta barshi tsakiya sai in barshi anan. Akwai kuma wanda yake na fuskar waya wanda daya yayi minti ɗaya ko minti biyu zai ko sakan goma ko biyar zai iya ya rufe ta zama duhu sai ka sake kunna. To wannan shi ma kunna shi ake. In ka so sai ka kai shi yadda zai daɗe. In kuma ba ka so ba sai ka barshi ɗan kaɗan yadda bai fi tsakan biyar ba sai ta shiga duhu. To a halin da ake ciki dai yanzu nawa ni kowanne a saice yake wannan biyun. Za ta iya rage kanta. Za kuma ta iya sa kan ta duhu, ita wayat tawa. Ko a ina wannan voice ɗin ta nema haka sai na sake sa hannu na taɓa ta tafi ta dawo da haske. Saboda haka to ka ga it means tana daidaita kanta. Ba wai bata dai-daita kanta ba. A tabbatas wannan wayan tawa tana dai-daita hasken ta da kanta. In ta ga dama, dahu ana cikin magana da sakan nin yayi sai ta rufe ta zama tayi duhu, sai ka taɓa hasken ya dawo. Saboda haka in kuma wancan haske ne wanda za'a ja a rage ko a ƙara shi ma akan auto ɗin yake. Saboda haka in ta ga dama kana ja ka ƙara hasken da ka gama abun da kake yi ta dawo dai-dai ta tsaya tsakiya.

Yau wa, gaskiya ne ina son fure. Fure kuma kala kala, musamman ma furen taba. Ai furen taba daɗin ƙanshi garai in ka sha. Tabar ma giredi malam. Ka samu furen taba mai kyau ka rika shaƙa. Kuma ina son fure irin na kananfari. Bayan furen kananfari akwai furen tumfafiya, akwai furen kaɗanya, akwai na kanya, akwai na magarya. Waɗannan furannin duk ina son su, musamman ma furen kaɗanya. Akwai kuma fure na ɗaɗdoya wanda zaka ji kamar ka sanya turare. Saboda haka dai ni ina da furanni kala kala da nake sha'awa. Amma duka na fi son furen taba gari ko in ce taba kulle. Wannan shine babban furen da na fi bukata. Ko da ba na sha, ƙanshinta dai yana burge ni. Saboda haka fure kala kala ne. Akwai mai ƙanshin turare, akwai kuma furen ayaba, akwai fure irin na abarba, akwai fure irin na goro. Saboda haka waɗannan furannin dai dukka suna da amfani kuma ina son su. Amma dai gaskiya furen taba ya fi burge ni. Fure irin na taba ba? To ni ya fi burge ni da shi da furen kaɗanya. Furen kaɗanya kam ai, eh ne. Lalle furen kaɗanya shine na ɗaya a cikin furanni masu ƙanshi sai kuma tuntu irin na ɗoruwa ko in ce shi ma yana burge ni. Shi tuntu ba? Gaskiya tuntu, furen tuntu yana burge ni. Ai, AI da zaka sha fure, ka sha na tuntu ko na kaɗanya ko ka sha furen taba. Ai, AI da ba ka san ina zaka sa kanka ba saboda ƙanshin mai daɗi ne da kuma daɗi. Ga kuma fure na na'a na'a ga na lemongrass. Waɗannan furannin dai dukkannisu cikin manya manyan furanni ne, mu namu nanan na al'adar Hausa wanda ake amfani da su. Wannan fure, fure ne mai ƙanshin gaske. To amma idan kana son ƙarshen fure, ka samu furen taba. Shi ne ƙarshen fure. Fure ba? Ka samu ƙanshi dai ka samu furen taba. Ya fi kowane fure ƙanshi da daɗi. Sai kuma furen kaɗanya. Sai furen kaɗanya. Eh, sai kuma furen kanamfari. Furen kanamfari. Eh, sai kuma furen magarya da na kurna. Sai tuntu. Shi kau tuntu ai har zuma ana samu a cikin furen sa.

Ehum. Me kake yi da safe? Da safe idan na tashi nakan yi addu'a, in yi kalmar shahada, in tashi in miƙe tsaye. In ce la ilaha illallahu Muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi nake fara tashi da shi. Saboda haka idan na tashi da shi, zan yi niyya abubuwan duk da nake da niyya yi irin nawa na addinina. In je in wanka ne zan je in yi wanka. In kuma zuwa zan yi in yi tsarki, in yi alwala, in kama na filfilu, to su nake farawa daga misalin ƙarfe huɗu. Ƙarfe huɗu na asuba har ya zuwa wayewar gari, irin wannan abun nake ina ta addu'o'i ina rokon Allah. Wani lokacin nakan kama istigifari ina astagfirullahal 'azima astagfirullahal 'azima. Wani lokacin kuma nakan tashi ina Allahu ladifun bi ibadihi yanzu kuma ne ya sha'u bigai da hisab. Saboda haka dai ni in na tashi abun da nake farawa da shi shine addu'o'i da kuma waɗanda zan nemi tsari da kuma na neman buɗe duniya da lahira. Su nakan fara buɗewa bakina da su. Sannan idan na je na yi tsarki na yi ɗahara, na wanda muke kiranshi ɗahara, in ce tsarki. Na zo na yi alwala. In yi sallah, inna je sallah asuba na dawo. Ko da motsa jiki nake yi, to ni fa ina motsa jikin ma ina lazimi ne. Tafiya lazimi, zama lazimi har zuwa lokacin da zan fito wurin aikina. Idan na fito wurin aikina ɗin ma in bari irin wannan sab gaba, ina yi duk lokacin da na duba na je wani abu, zan ce subhanallahi wa alhamdulillahi. Saboda haka ne abubuwan da nake yi da ka tambaye ni na lokacin da na tashi na farka daga bacci su ne dai ire-iren irin wannan. Saboda haka akwai kuma wani irin na al'ada wanda idan za mu ci abinci, za mu ɗauki abin goge baki ko da kuwa asuwaki ne ko za mu goge bakinmu, mu kurkure mu goge, sannan mu ɗauki abinci mu kama sha kafin mu fita. To dai kai AI ka ji irin abubuwan da nake yi idan na farka daga bacci. Amma ka kula al'ada iri-iri ce. Wani ba lallai ne ya faɗa maka abin da na faɗa maka ba. Kuma ko da kuwa bahaushe ne musulmi. Wani kuma za ka samu shi kuma bahaushe ne amma ba musulmi ne ba. Ta iya yiwuwa ma da a shari'a zai ce ma yana buɗe baki. Eh tabbas tun da akwai bamaguje, wanɗa muke kiransu magus arnan Hausa. To dai akwai su da yawa. Saboda haka shi ban san da me zai gaya ma yana farkawa daga bacci ba. Iya abun da zan gaya maka ke nan. Ni dai abun da nake farkawa da shi in yi kalmar shahada, in inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, in hasbunallahu wa ni'mal wakil.